To abun da ya ƙunshi ƙoƙe-ƙoƙe nakan magance su ne ta hanyoyi kamar haka. Farko nakan yi addu'a a kai, na biyu da shi nakan yiwo shawara a wanda nake tunanin yana da masani akan abubuwa da suka ƙunshi ƙoƙe-ƙoƙen da nake da shi. Bayan na bincika nakan zo in tsaya in tabbatar da cewa shawaran da aka bani abu ne mai kyau, in tattance ke. So bayan nan na yi haka kuma nakan zo in zanna in yi nazari ko kwana ɗaya ko biyu haka in ga cewan abun da nake ƙoƙarin zaɓan nan abu ne mai kyau gare ni ba wai kawai abu ne wanda zan yi a in ɗau mataki a cikin gaggawa ba. To haka nan dai ni nakan shawo kan ƙoƙe-ƙoƙen sannan in kuma kwantar da hankali na ba tare da na ɗaga hankali ba because na gane cewan duk wani ƙoƙe-ƙoƙe da ka ɗaga hankali a kai wanda kake da shi ka ɗaga hankali a kai yakan ƙara tada maka hankali kuma ba ka iya magance shi.

Eh sosai ina da wifi a gida wacce nake amfani da ita in connectin da su, a su wayoyi na da su laptop. Idan zan hau wani haja kenan ko kuma duk wani abu da ita zan yi, da ita nake amfani saboda ina da wayoyi, ina da waya wanda ya fi guda ɗaya nake amfani da su. Saboda da haka zan ce eh ina da ita a gida.

Tabbas sosai na kanyi addu'a a kullum yomi, kafin na kwanta zan yi addu'a ga Ubangijina sannan bayan na tashi kuma zanyi addu'a in godewa Ubangijina, aduk yanayi kuma da na samu kaina ko tafiya koma da menene ko da fargaba na samu ko wani abun da naga zaifi ƙarfi na, na kanyi addu'a ko a cikin zuci in in roki Allah ya kiyaye mun ko ko ya sa inyi nasara ga abun da nakeso in yi, eh ina addu'a.

Sosai ina shan madara. Madara tana cikin ɗaya daga abubuwa da nake so. Nakan so nonon shanu sosai, to kuma tunda madara daga nan aka yo ta, eh ina shan madara. Nakan yi shayi da ita da safe, wani lokaci in ta kama nakan yi da rana. Musamman a lokacin da nake jigo na fiye amfani da madara. Sannan har cikin dare nakan yi amfani da shi, wani lokacin in sha ruwan zafi kan na kwanta.

Wannan tambayan naku abin dariya ne amma lalle kuwa dole ne na amsa. Eh ina kwanciya a kan gado saboda a cikin birni nake. Yanzu haka da nake wannan, uh, gwadawa ko in ce jarabawa ko tallafawa, ina kan gadona ne nake zama ba a kasa nake kwana ba saboda yanayin yanda wurin da muke idan ka kwanta a kasa sanyi lalle zai shiga jikinka. Sannan yana iya kawo maka zazzabi ko ko ma sauro ace su ciccije ka.

Gaskiya bana amfani da wutar itace amma fa muna amfani da ita a nan yadda nake amma ni ana wa gidan ban na amfani da wutar itace saboda ina da ɗan wasu ƙalubale a ido sa'in da na yi amfani da itace ko wutar itace sai ido ta komo tana mun ciwo wanda sai na koma na yi amfani da magunguna to hakan ya sa na daina amfani da itace sai dai wuta ta gas.

A'a gaskiya, abubuwan da nake yi da yamma suna da yawa. Nakan kimtsa kayakin da yara za su tafi makaranta da shi washe gari, in tabbatar na nemo abin da zan dafa musu sannan wanda za su karya kafin nan su tafi makaranta. Bayan na gama wannan, nakan zo in tabbatar na cika ruwa a banɗaki. Bayan nan na yi haka, zan dawo in zo in zauna in ɗauka waya na in dudduba wato manhaja na duka in ga saƙonnin da mutane suka tura min sannan kuma in ga abun da zai amfane ni. Bayan nan na yi haka, zan kwanta ko in saka idan wayata ta yi low in sa ta a caji. In kuma ba ta yi low ba, nan kuma zan ci gaba domin akwai wata course da nake yi ta online. Ko wani rana zan duba in ɗan duba wani darasi kan washe garin in Allah ya kaimu in sake ɗaurawa a kan darasin da na tsaya. Hakanan nake yi kullum kullum kuma hidimomi nake nan mafi kullum a yammaci.

Eh korai, ina kallon inuwa ta domin yanda nake akwai hasken wuta wanda ke haska ni. Sannan kuma inuwa ta, tana nunawa ta hanun dama na a yanzu haka wanda ina iya kallon sa kusa da ni. Sannan duk wanda kuma yake iya zuwa ko ya ce ya iya kallo na daga yadda yake yana iya kallon inuwa na.

A'a, ta wurin abinci fa ina da abubuwa da nake so. Amma wanda na fi so gaskiya a cikin abinci, na fi son shinkafa da wadda ta ji kayar haɗi sosai sosai wadda akafi kiran ta da, uh, pride rice kenan. Na fi son sa in gan sa da kaza bayan an gama a haɗa mun shi, na fi son sa sosai.

Wai wannan kuma babban rana ne a gare ni. Yanda nake shine, idan na tashi, zan gode wa Allah domin, a shekaru da ya ƙara min sannan bayan nayi haka, sanin cewa tun kafin ya iso na riga na yi shiri abun da nake so in wa kaina. To ban damu da abubuwan da mutane za su mun ba ko za su ban kyauta ko ba za su ban ba. Idan lokaci ya yi, abunda nakan yi shine in ga na dafa abinci in ba wa waƴanda suke kusa da ni kamar maƙwabta. In siyo abunda raina yake so in ci, in gode wa Allah. Shi kenan.

Eh sosai. Kamin nan na fara wannan test dinma na kunna Bluetooth wacce na haɗa da wata na'ura mai bada sauti na ɗaura ta a kunne na, na kwanta na rufe ido nake shan kiɗa wacce ta ta Bluetooth ce na haɗa ta. Sannan na kan buɗe Bluetooth kuma in tura abu ta kwamfuyuta ta. Na kan kuma yi amfani da Bluetooth in tura wai ai abu ta ƙaramar waya ta daga babba zuwa ƙarama tunda ƙaramar bata da sandal.

Eh to komai haƙuri ne, duk abin da kaji an ce maka layi wato haƙuri ne manufa akwai wanda ka zo ka same su a gun kamen nan ka taho. So a duk lokacin da na samu kai na a layi, abu na farko da nake kokarin yi shine in yi haƙuri, in jira, in ga lokaci na ya zo kamin nan aman. So nakan yi haƙuri, abin da nake yi kenan ko in ce ga yenda nake jira a layi, in yi haƙuri in jona layi, in jira lokaci ta in tayi.

Munada dangogi da yawa amma a yanzu yanda nake haka bana zama dako mutum ɗaya daga cikin dangogi na. Dagani sai yayana, aa me gidan mabayanan yatafi wurin karatu wadda ko inya dawo saidai mu zama dagani saishi sai yayannan da Allah ya albarkacemu dasu. Dangogi kan sunanan a wuraransu daban daban.

Eh ina iya gabatar da rahoto. Duk abin da ya ƙunshi rahoto shine mai shi zai je ko ma'aikata ko ma wa da ke nema zai faɗa min ko a gaya mun abin da ake so in yi rahoto akai. Za a bani rubutun ko na yi rubutun da ka ina sai na karanta. Eh ina iya rahoto.

Tab sosai makuwa ina mace ban iya abinci ba ai akwai matsala. Na iya girki, na iya girki kuma in ce kala kala irin tamuta 'yan arewa na iya, na iya wasu abubuwa irin na ƴan kudu na iya kuma wasu abincin irin na turawan da aka saba yin sa duka na yi.

Eh ina amfani da shi, ina da shi saboda na ga buƙatan wani lokaci ba sai ka ɗaga hannu ka na kai wa kunne ba, a ta wurin yin waya. So na siya ina da shi wacce ba ta mun abunda nike so ba. Takan yi yawan zafi a kunne. Na sake siyan wani wanda ta Oraimo ce, kamfanin Oremo kuma ta na mun abunda nake so. Eh ina amfani da ita.

A'a gaskiya bana cikin masoyan wata, ni daga zaran dare ya yi ma ba ni kan zanna a waje saboda ina ciki daga irin mutanen da zafi baya damunsu hakan nan, so ban damu ba bana cika kuma zama a waje balle ma in ce wani lokaci. Hankali na zai kauce ya koma saman in ga cewa. Ina marmarin ganin sa tauraro ɗin ko in ce wata.

Eh, ina ajiye hotunan wayata akan Google Drive, yadda nafi yadda dashi kenan. Sannan nakan haura dasu kan email dina. Idan kuma ba kan email dina ba, nakan sasu a, nakan tura ko ata Facebook in ajiye. Hakan nan dai yadda nake ajiyan hotunan take nan.

Eh, ba mu da wani matsala gaskiya. Muna, muna da dangantaka mai kyau tsakanin ni da shugabana a wurin aiki. Duk wani abun da ya dame ni ko a wurin aiki ko a wani kalubale da na samu, nakan same shi in faɗa masa kuma mu warware shi tare. Ba ni da wani matsala.

Eh, idan damuwa ya same ni a wurin aiki, na kan yi ƙoƙari in san meye ya kawo wannan matsalar da fari domin sanin matsalar shi zai ban mafita. Idan na samu da na ga ya fi ƙarfi na ya yiwu daga wurin wani ne, zan iya samun kamar wanda na yarda da shi a wurin aiki in faɗa masa ga damuwa na ta, nan mu yi magana a tare. Idan akwai shawarar da zai ban zai ban in ga na shawo kan matsalar.

A'a bana yi, saboda ba abu mai kyau bane. A shi barin farce shi kansa ba abu mai kyau bane. Nakan tabbatar na yanka saboda yayin da ka bari, datti sukan taru a ciki ko wadda ka gani ko wadda ba ka gani ba. Sa'an da ka ɗauka ka sa a bakin, to cututtuka kake ɗora wa cikin bakinka wanda za su iya dawowa daga baya su jawo maka matsala.

Gaskiya a wurin aiki, na kan ci abu makamancin shinkafa in ga na sha ruwa sosai sosai. Amma ta wurin abinci dai shinkafa na kan ci wani lokaci in ci tuwo. Wani lokaci kuma na fiye niman abu da muka fu sanninshi da sakwara wato tuwor doya saboda yana riƙe ciki sosai bayan na ci bani kan ji yunwa.